Kana jurewa barkono me yaji? Eh, ina jurewa barkono me yaji amma ba sosai ba saboda ban cika cin barkono ba saboda kirji na kuma ina gudu. Saboda haka bana cin barkono me yaji sosai. Eh, ko da a cikin-- ko da abinci aka samo, ina kokarin in sa yaji kaɗan ne saboda bana so yaji sosai. Sannan kuma idan wata lokaci aka yi mana shinkafa da wake da mai kuma da yaji, to ina kokarin in cire yajin ne ko kuma in ce kar a samin yaji sai ɗan kaɗan saboda bana son cin yaji sosai saboda ina gudu, ina ƙwallo kuma. Wata lokaci ana s-- wata lokaci idan zan sayi ƙosai, ana samin yaji shi ma amma ina ƙoƙarin cewa a samu kaɗan ko kuma wata lokaci in ce ta zuba-- a zuba mai shi-- ka a zuba min shi ma kwata kwata saboda wata lokaci in kana cin yaji kana gudu, zai iya taso ma kuma za ka iya jin ba daɗi. Shi ya sa bana cin yaji sosai. Bana jurewa cin barkono me yaji.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida kamar ina da mage saboda ita a ko da yaushe magena da safe duk da ba ɗaki ɗaya muke kwana da ita ba. Ina tashi ina kafin ma in tashi, zan gan ta, zan gan ta a ƙofar ɗakina ko kuma wata lokaci tana jin ƙaran ƙofana, za ta iya fitowa, za ta iya zuwa da gudu ƙajena. Sannan kuma ina sannan kuma a ko da yaushe idan safiya ta yi zan saya mata abinci. Zan, zan, zan ba, zan ba ta mada, zan zuba mata abinci kaman tun da ni ba wani kuɗi nake da shi ba. Ba zan iya siyan mata abincin mage ba ko in saya mata wani abu amma kuma ina, ina ƙoƙari in saya mata biredi ko in saya mata ƙosai tana ci sosai. Sannan da rana kuma in saya mata madara ko kuma in saya mata kifi taci ko kuma ina cin wani abinci shima still kuma shi ma zan iya ƙara zuba mata. Sannan kuma idan ina da, sannan kuma da daddare ko da rana ina samun kuɗi zan iya zuwa in saya mata wato in saya mata, uhn, in saya mata kifi, in ba ta shi, gutsura mata kifi taci wata lokaci ma har ta barshi a wajen. Ina da dabar gida sosai.